So nawa kake karban kira aiki? Wato kira dai ko wane lokaci zaka an kira ka aiki na aiki can ka kira to zan iya gaya maka so nawa nake karban aiki ba. To ama dai gaskiya aƙalla ina gan so goma, ko so ashirin. Wani sa'in aikin haka zaka an tara ma duka gaji kafin kaje gida. Alamarin dai sai dai hakuri. To wani sa'in ma zaka kiran kuma ba kira kusu dai ba.

Yaushe, yaushe kike cin abincin rana? Ai, kowane rana nake cin abincin rana. Kuma a kowane rana ɗin da nake cin abincin rana, ina cin abincin rana a karfe uku ɗa rabi. Kuma kamar cin abincin rana ɗin nan, sai na sha ruwan zafi da na riƙa nayi wahala ta, na riƙa nayi wahala sosai. So zan ɗan sha ruwan zafi don samun ci abincin rana na anitse da kuma kar in samun rashin lafiya da mun banci abincin rana dawuri ba.